Eh ni kam gaskiya mata ta ce ita ce take kakkafa baya na sosai. Ina jin daɗi sosai, ina jin daɗi sosai saboda yana ɗebe kewa. Tana ɗebe min kewa in tana yin in tafara yi ɗin. Na fi son na mata na gaskiya in tana wani ina jin daɗi sosai haka.

Eh ina yi sosai especially ma abunda na yi da rana. Daga safe zuwa yamma duk abubuwan da nayi ko aiki ne ko wani karatu ne ko me duk wani tunanin da nayi in nazo bacci nakan iya tuna wajen. Eh sai na tuna sosai. Nakan tuna wajen sosai kafin in yi bacci. Ina yin lissafe-lissafe da yawa abunda na yi rana.

Ina, ina iya tafiyan kilomita ɗaya a kullum. E, ɗaya zuwa da ɗaya da rabi ko biyu dai ina iya yi kullum a ƙafa ina iya tafiya. Dan saboda tafiyan ƙafa akwai motsa jiki sosai, yana motsa jiki sosai kuma motsa jiki an ce ana samun lafiya. Shi yasa ina iya yi.

Eh ina iya riƙe laima lokacin ruwa sosai. Ina da shi ma yanzu ina da ita nawa na kai na ma na siya. Dan saboda an fara ruwa yana riƙe ruwa. Dan saboda ruwa nan in ya taɓa mutum a kowane lokacin yana taɓa mutum, mutum zai iya sabon zai iya kamuwa da cuta mura. Eh ba kowane lokaci ba ne muke son ruwa ya ji kamu.

Eh unguwar mu yana da kyau sosai. Unguwar mu unguwa ne na mutane haka suna zaune. Ana kasuwanci, akwai shaguna, akwai kasuwa karami da ake siyayya na kullum. Eh kuma akwai irin su wajen sayar da suruwa da gidajen mutane da yawa dai haka. Ana rayuwa dai cikin lafiya.

Eh muna amfani da solar ne, solar akwai muna amfani da wutan solar, wutan solar system, da solar muna yin abubuwa da yawa. Muna kallon TV, muna kunna wuta, muna ganin haske, muna charging wayan mu. Sai kuma muna yin kallon TV da news labarai. Waya ma muna amfani danne danne komai mu muna yi, duk abun da muna yi da wutar lantarki haka muke yi a solar. Ba mu da matsala.

Eh ina kammala aiki a lokaci, sai na sa ƙwazo. Zan yi, zan yi, bari ina zuwa. Eh ina yin aiki ne akan lokaci. Na saba da sai na sa kai sosai. Na sa ƙwazo. Zan iya gama a kan lokaci. Eh ina bada lokaci na gaba daya.

Eh, tana da ƙarfi sosai, tana da ƙarfi saboda yana lafiya shi yasa. Zan iya magana da ƙarfi kuma zan iya da hankali. Eh sosai, mutum yana da lafiya kamar haka ne. Zai iya yin magana da ƙarfi kuma zai iya da hankali. Ko wane gashi yana fita idan mun yi.

Nafi son lemun zaƙi, lemun zaƙi dan saboda bitamin C ne yana, yana jiki sosai. Ina son lemon zaƙi wanda ana ce orange da turanci. Ina son lemon zaƙi sosai saboda shima bitamin C ne shi ya sa. Bitamin C kuma shan sa akwai amfani sosai.

Yaya ina son launin kore. Dan saboda launin koro kore ina so in ganshi kullum da safe, ko kuma da yamma. Da sassafe yawanci na fison inga ido na ya fito ya ga abu kore. Kore ya shel, kore ya shel wannan yana da kyau sosai. Hmm, yana da kyau kuma yana gyara ido.

A mako muna yin taro so ɗaya. So ɗaya ne tak muna yi. Duk dade taron kala kala ne. Akwai taro kala kala na zama na, ah, mitin na ƴan unguwa wanda kammu a haɗe. Akwai zamadai na biki, akwai zamadai na haɗin kai, komai dai akwai. Amma dai taro at least, ah, mako muna yin so ɗaya ne tak.

Nafi son wasan ƙwallon ƙafa ne. Nafi son wasan ƙwallon ƙafa saboda wasan ƙwallon ƙafa na zahiri ne sosai kuma wasan gaskiya ne. Akwai daɗi shi sosai. Eh me gaskiya ina ina son wasan ƙwallon ƙafa ko in buga da ƙafa na ko wajen ƙwallo duk ina so. Duk wasanni ba wasan da ya kai ƙwallon ƙafa daɗi ne a wajena.

Eh ina amfani da Yasen, Yasen dan saboda akwai daɗi sosai. Yawanci ina amfani da Yasen. Kuma ina amfani da Livescore, Livesport shima ina amfani da shi. Eh Yasen kuma baya jan data sosai kuma baya rena network. Haka nan shi ma Livesport din, Livescore kuma shima ina amfani da shi. Ina jin daɗi da su sosai.

Wallahi ina so sosai, ina son yayi haske sosai. Wallahi ai haske, ai haske abin so ne. Haske abin so ne. Ina so ɗakina yayi haske sosai wallahi. Sosai ma kuwa. Ai, ai ɗaki mai haske akwai, akwai nishaɗi sosai. Akwai nishaɗi sosai ɗaki mai haske.

Aaa bazan iya ba gaskiya, ni bazan iya ba dan saboda ban sani ba, ban san ya ake yi ba. Ba ni da ilimi akai, ba ni da ilimin rera waƙa. Bazan iya ba dan saboda rera waƙa sai wanda ya koya an koyar da shi, yana da ilimi shine zai koya. In ba haka ba ni bazan iya rera waƙa ba.

Ina son jar miya, jar miya. Ina son jar miya. Na fi son jar miya saboda jar miya akwai daɗi sosai. Eh, da shi ne ake yin sun, kina taro. Mafi yawanci ana taruwa da taliya. Jar miya, jar miya akwai daɗi. Na fi son jar miya.

A'a bana zuwa gidan fim. Gidan fim ba dadi saboda ni bana son hayaniya ba. Mutum ba ne mai son hayaniya shiyasa bana zuwa gidan fim. Gidan fim idan kaje akwai hayaniya sosai, akwai surutu. Nafison komai inda kallon ball ne ko kuma kallon fim ne nafison in zauna in yi a gida. Bana son gidan fim sosai.

Na fi son zama mana sosai. Ai ba ra ka haɗa ba. Na fi son zama sosai. Ai zama shi zama hutu ne ai. Tsaiwa ana gaji, ana gaji a tsaiwa. Mutum in ya tsayama zai gaji. Na fi son zama, zama, eh. Zama ya fi tsaiwa. Mutum yana zaune kam yana hutawa matsaiwa bai gaji ba.

A'a bani da sa hannu, bani da sa hannu. Ba na sa hannu a komai komai, me ma. Ko wani sabo bani da sa hannu. Eh, ba na sa hannu sosai dan saboda bani bane babba a wajen, ko kuma a wajen taro bani bane babba. Hm, ba na sa hannu.

Jan kasa ne kawai haka, jan kasa. Kasa ja ne za ka gani. Kasa irin ja, irin koh shudi. Jan kasa ne ni a gidanmu. Akwai jan kasa, kasa kala kala ne amma ni jan kasa ne, jar kasa ne.

Ina son zuwa wannan ne gaskiya. Inda nake so Istanbul ne, Istanbul ƙasar Turkey. Ina son Istanbul sosai dan saboda akwai abubuwa na nishaɗi. Akwai kuma gidajen tarihi da nake son in kai ziyara. Ni gaskiya na fi son in je Istanbul na ƙasar Turkey. Wajen akwai daɗi sosai.

Ina kiyaye lafiya ne, abubuwan da nake yi shine ba na sa kaina abin da ba nawa ba ko aikin da ba nawa ba kuma. Kuma duk abun da aka hana ina hanuwa. Duk abun da aka ce in yi indai ba wani hatsari a ciki zan yi shi. Ba na yin aiki mai hatsari. Ba na tsayuwar rana sosai.